Tabas ina shuka tsirrai duk gidan mu a lokacin dai muna yara ama yanzu duk guri ya cicike ba ma shuka ɗai ɗai a gida, sai dai mu tafi zuwa gona mu shuka.

Gaskiya nidai na fi son fim ɗin Indiya saboda fim ɗin Hausa ni bawai na cika kallon shi bane amma in dai aka ban fim ɗin Indiya to koya ne zan iya zama in kalla. Da yike Hausa yanzun sun koma season fim ne shi yasa za ka ga ma Hausawan ma mun dena kallo mun koma Indiya.

Ina amfani da sabulun man zaitun, da habbatin sauda da su karishima. Dukkansu ina amfani da su amma na fi aiki da peas wani fari, wani katoto wanda ake sashi a cikin roba. To shi na fi aiki da shi.

To, gaskiya wurin aikin mu mu dai ba mu sa yunifom. The only duk kayan da ka je da shi, da shi za ka ci gaba da aiki. Amma irin in mun je makaranta ne dai muke sa yunifom. Kuma wurin aiki gaskiya ba ma sawa.

To gassiya muna inganta aikin mu da kyau kamar yadda an kawo mana aiki mu ke yi fizakali. To yanda ba sai an samu wani matsala ba. Duk wanda muka mai aiki yana jin daɗi ya ƙara dawowa ya kawo aikin da ya ba da. To kan anan ma mutum ya tabbatar da inganta.

Ina amfani da abin kunnen da ake sawa a waya. To, ni dai abin da nake amfani da shi dai wanda nake sawa a kunne na na waya shine kaman bluetooth wanda za ka yi connecting ɗin shi da waya. Abin da ake ji a waya kaɗangaji. To shine ni dai abin da nake sawa a kunne na.

Ok tebur ɗina da nake zama a gurin aiki gaskiya. Wani yana gaba ne a gaba na to komai idan zanyi, ina ɗora shine akai yadda zaifi mun sauƙi gurin rubutu da sauran abubuwa na.

Ke lokacin da nike wanke kayayyaki na to, lokacin in sun yi dattane, sai in kwaso su duka in zo in wanke su. In kuma ba su yi datti ba, sai in bar su sai sun taru sai in tattaru in kwaso in zo in wanke gaba ɗaya.

To gaskiya, abubuwan da nake yi domin nishaɗi, inda ina son nishaɗi ko zan shiga cikin status ɗina ne na WhatsApp ko in shiga cikin TikTok, in je irin komedi da ake yi, to da ka kalla kawai kana kalla in ma bakin ciki kake ji gaskiya, za ka yi farin ciki.

Gaskiya ni dai ban amfani da matashin wuya domin matashin wuya da nake gani to wayanda in suka ji ciwo ne, ko kansu ya karkace. Nake ganin suna amfani da shi amma ni dai gaskiya abun da ma zai sa in yi amfani da shi, matashin wuya.

Kana raba ayyuka ga wasu to gaskiya ina raba ayyuka ga wasu sabida in an ba ni ayyukan masu yawa to sai in raba domin muyi sauri mu yi faka-faka mu gama ayyukan da aka bamu to ta nan nake raba ayyukana.

Wani irin kyauta kake son bayarwa? To gaskiya irin kyautan da nake so in bayar, kamar ina so, in zan ba budurwa na kyauta, in mata ba ta kyautan bazata wanda in na ba ta sai ta san, "E, ni ɗan nab."

Waɗanne kafofin watsa labarai kake anfani dasu. Gaskiya kafofin watsa labarai da nafi amfani da su, ina amfani da Telegram, X, wato na Elon Musk, Twitter da WhatsApp da kuma TikTok. Su ne nafi amfani da su.

Yaya jadawalin aikinku yake? To, jadawalin aikinmu yanda yake, a tsare yake. Da zaran ka zo za ka fara aiki. To za a ce ma ka, ga kaza, ga kaza, ga kaza. An bar ma kaza, in an tashi sai a zo a duba.

Kuna da manufa na wata-wata? Eh, muna da manufa gaskiya na kowane wata. A wannan watan ina so in yi kaza, wannan watan ina so in yi kaza. To gaskiya kowane wata akwai manufan da nake so.

Yaya kake son dafa ƙwai? To, yanda nake so in dafa ƙwai, kawai da an kawo mun ƙwai na wanke na sa shi a cikin ruwa ko in ga ya dafu, in kuma na soyawa ne, da na fasa shi kawai in sa shi a tukunyan da magin shi ko ya dafu.

Yaushe kake farkawa kullum? To gaskiya kullum ina farkawa. Misalin ƙarfe biyar da wani abu. Kuma shine lokacin da zamu miƙe muyi abubuwan da ya kamata mu tafi masallaci in mun dawo sai kuma a dasa hozilin online.

Kana tafiya kasuwanci? Eh, ina tafiya kasuwanci zuwa shagon mu nan nake zuwa kasuwanci amma ina so in fara tafiya irin ƙasashen waje domin kasuwanci nan gaba in sha Allahu.

Kana amfani da mataimakin murya? To ni dai gaskiya ban amfani da wani mataimakin murya. Ni kaɗai muryana nake aiki da shi. Wai in ari wani muryar wani ko in zan yi waya da mace in bashi in ce ya mun murya.

Kana jin kukan zakara da safe? Ni ko nake jin kukan zakara da safe domin zakarun gidan mu tap. Ba ma a magana, ba ma su kirguwa. Da ka tashi da safe zaka ji sun ce "Kukuruku", to ana nufin asuba ta yi.

Kana cire takalma a gida? Eh, a dai tsakar gida ban cire takalma, amma in zan shiga ɗaki ina cire takalmi ko falo. Amma indai tsakar gida ne bana cire takalma.